Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. Ina haɗa wutar gawayi, ina haɗa wuta katako ko icce, sannan kuma ina iya kunna wuta, hakanamma ko ta karare.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Teburin mu a wurin aiki yana nan ɗan fadi da tsawo sannan kuma a lulluɓe shida fata. To haka tebur ɗin mu yake.

Wane fure kika fi so? To furen da na fi so shine mai launin ja da yelo a jikin shi. Za ka je na tashan wani kamshi kamshi. Gaskiya shi na fi so saboda yana da ƙayatarwa sosai.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga saboda musamman ma a ce lokacin zafi, in ka zauna kusa da taga za ka ga haske sannan kuma za ka samu iska sosai. Shi ya sa nake son zama kusa da taga.

Ina kake son ziyarta? To a yanzu dai inda nake son ziyarta be wuce Makka. In naje Makka, naje Madina. To gaskiya wajen da nake fi son naje na ziyarta kenan. Saboda yanzu burina shine in ziyarci, in ziyarci ɗakin Ka'aba gaskiya shi na fison.

Ya ya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikinmu yana nan. Ko da yaushe za mu fara aiki ƙarfe tara mu tashi ƙarfe biyar. Shine jadawalin aikinmu yanda yake. Ku fara aiki ƙarfe tara ku tashi ƙarfe biyar.

Wane ƴaƴan itace kaka fi so? To, ƴaƴan itacen da na fi so sune irin su kankana, abarba da kuma lemu. Gaskiya sune irin ƴaƴan itacen da na fi so.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubutawa. Duk aikin da ka yi za ka rubuta kuɗin da kake kashewa. To gaskiya ina rubuta duk wani abu da na kashe ina rubuta shi.

Kana tara tsabar kuɗi? A'a, gaskiya bana sa tara tsabar kuɗi, saboda duk kuɗin da zaka gani a hannu na basa wuce ƴan canji. Saboda yanzu tsabar kuɗi gaskiya suna da wuyar samuwa. Shiyasa mafi yawancin kuɗi zaka ga ba sa hannun mutane. Gaskiya bana tara tsabar kuɗi a hannuna.

Kana sanya tabarau? A'a, ba na sanya tabarau. Koda zan sanya tabarau, gaskiya baya wuce ace lokacin sanye lokacin iska. Don tsarin hawa mashin shine nake sanya tabarau, amma idan ba haka ba, gaskiya bana amfani da tabarau.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? To ina tafiya zuwa gurare ne ta hanya daban-daban, akwai gurin da idan zan je zan sanar da cewa zan je ko kuma na aika musu da takadda. Sai in wajen hawa mota ne ka hau mota, in kuma wajen da zaka ta fi a ƙafa ne ka ta fi a ƙafa. To ta hanyar da nake zuwa gurare.

Sau nawa kake wanke tufafi? Ina wanke tufafi a duk sati. Duk sati nake yin wanki. Idan na kai sati ɗaya, yanzu zan haɗa dukkan kayayyaki sai na wanke su.

Kana cije farce? Eh, ina cije farce saboda na kan sa baki na cije farce saboda in cire shi musamman ma idan na ga ya fara yin tsawo. Idan ban samu dama na yanke da reza ba ko kuma na samu me yankan ƙumba yanke mun, na kan sa haƙori na cije.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To nakan yi tafiya mai nisa gaskiya wani sa'in ma sama da kilomita biyu nakan shafe wajen yin tafiya. Gaskiya nakan yi tafiya mai nisa ba tare da na samu wata gajiya ba.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? To abincin da yake sa na ji daɗi na farko akwai shinkafa da wake da mai da yaji sannan kuma akwai shinkafa da miya. To wannan abubuwan su kan sa ni ji daɗi sosai.

Wane irin wasa kake yi a waje? Gaskiya ni ba wani wasa da zan ce gashi ina yi. Iyalla iyaka ma idan akwai wani wasan da nake yi bai wuce wasan kwallon kafa ba. To shine kawai manasan wasan da nake yi amma ba wani wasa da nake yi idan na fita waje.

Yaya kake shirya ayyuka? To ina shirya ayyukani ta hanyar samarwa da kuma hanyar tattaɓa. To duk irin aikin da ya zo ma, to zaka shirya shi yanda ya dace.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Abin da muke yi da yamma kafin kwana, sune, kamar zama fira, da ɗan danne dannen waya, da dai sauran wasu abubuwa, amma.

Kana siyan kaya a yanar gizo? A'a bana siyan kaya a yanar gizo. Sabo da ni ban ɗauki yanar gizo wajen siyan kaya ba. Ni na fi so na je na siya inda nake ganin abun da zan siya, na siya na ba da kuɗi a ba ni kaya. Gaskiya abun da na fi so kenan.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Nakan shuka tsirrai a gida, musamman ma idan aka ce tsirran da za a iya amfani da su ne, kamar irin su mangwaro, sai dai irin inibi, haka da kuma tumatur da kuma sauran irin su na'a-na'a da sai green grass duka gasu nan dai wanda na san dai za su amfani mutane.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh nakan iya gabatar da rahoto akan abun da ya shafi aiki. Toduk in abu ya shafi aiki to nakan yi ƙoƙari na ga na gabatar da rahoto na haɗa rahoton abun da yake faruwa da kuma abun da muke so na gabatar da shi.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abun mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine mutunta juna da girmama radin juna. To idan ka samu wannan abubuwan, to gaskiya za a samu abokantaka mai ɗaurewa.

Ina kake tofan miyau? To nakan tofan miyau ne wajen da ba jama'a. Wajen da shara ne ko kuma inda na san jama'a ba za su ci tu ba. To wajen ne nake tofan miyau, ko kuma idan ina gida ne, nakan shiga bayi na zubar da miyau.

Sau nawa kuke yin taro a mako? To mu kan yi taro sau ɗaya a duk ƙarshen mako, saboda sai an tabbatar abubuwan da za a faɗa da kuma abubuwan da aka gani, wanda za a yi magana akansu, sai a yi sau ɗaya a duk ƙarshen mako.

Kana iya bada barkwanci? A'a, ni ba mutum bane mai barkwanci, saboda ni ba ma fiye surutu ba, kuma gaka barkwanci sai wanda ya iya surutu sosai. Shi ya sa ni bana barkwanci gaskiya.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Sosai ma kuwa, saboda duk aikin da za ka yi idan ba ka bi ƙa'ida ba ai ba zai ma yanda ka ke so ba. Shi yasa duk wata ƙa'ida ta aiki to nake ƙoƙari naga na bisu musamman daga lokaci daga abun da ya kamata a yi. Duk na kan yi ƙoƙari na bi ƙa'ida.

Kana sanya bel kullum? A'a, ba kullum nake sanya bel ba. Saboda sai idan na sa ƙananan kaya ne, tukun na nake amfani da belt amma idan ba ƙananan kaya ba, gaskiya bana amfani da bel. Shi ya sa ba kullum nake amfani da belt ba.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Gaskiya ina amfani da wayata sau da yawa saboda a kullum na kan yi amfani da waya sau ba'adadi. Dan ni gaskiya bazan iya ƙirga iya lokacin da nake amfani da waya ba saboda kusan ko da yaushe wayar ta na hanuna ina amfani da ita.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara. Musamman ma yanzu lokacin azumi. Ka ga dole sai kana ƙoƙari kana amfani da madara. Shiyasa nake shan madara. Gaskiya ina amfani da ita.

Wane aikin gida kake yi kullum? Gaskiya, aikin da na fi yi a gida kullum shine kaman shara. Gaskiya wannan shine na ke kokari na ga nayi kullum. A gida na kan yi kokari na ganayi shara kullum.

Sau nawa kake share gida? To nakan share gida sau biyu a rana, da safe sai kuma da yamma. Da safe kafin na fito wajen aiki zan share gida, sai kuma bayan ina dawo da yamma, nan ma zan share.

Nawa madubi kuke da su a gida? Fakas da muna madubi sau guda huɗu zuwa biyar. Akwai a bayi, akwai a kitchen, akwai a ɗaki, akwai a falo sannan kuma akwai a corridor. Saboda ni ma abokin ɗuba madubi ne.

Kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunnawa saboda tanan ne nake samun sanarwar abun da ake buƙata a cikin application ɗin. Shi ya sa nake kunna sanarwar application. Idan ba haka ba, bazan san ta yanzu abubuwan da ake bukata a cikin application ba.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? To da yake ni dai ba wani mai kuɗi bane wanda zance nakan tafiye tafiye ko na je wasu wajaje daban lokacin sha lokacin hutu. To a gida nakan yi ƙoƙari na ga na samu bacci, na samu hutu ishashshe, yanda zan shaƙata lokacin da na samu hutu.

Wane irin kayan ɗaki kika fi so? To kayan ɗakin da na fi so sune irin su kujera, wardrobe sai madubi. Saboda ni ma abovin ɗiba madubi ne. Gaskiya kayan ɗakin da na fi so kenan kujera, madubi sai wardrobe. Wardrobe saboda sa kaya, kujera kuma saboda zama. To shi gado ko babu shi ma zan iya kwanciya ta ƙasa.

Wa yake ƙakkafa maka baya? To wanda yake ƙarfafa mini baya shine aboki, saboda yana ƙoƙarin ya ƙarfafa mun baya. Aboki ina da abokanai masu kirki, shi yasa nake alfahari da su.

Dana fison tufafin auduga ko siliki. Ta gaskiya nafi son dai wanda ya yi mix. Ban son na auduga zalla kuma ban son na siliki zalla. Gaskiya nafi son wanda a kahaɗa shi da auduga da kuma siliki a jiki don ya fi ƙarfi da ƙwari.

Wane wasa kake son yi? Gaskiya wasan da nake son yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Saboda ƙwallon ƙafa ita ce ta ina ƙarami take burge ni kuma nake sha'awar yin ta. Shi ya sa har yanzu nake da burin komawa wasan ƙwallon ƙafa.

Wane abincin gargajiya kuka fi so? To abincin gargajiyan da na fi so shine dambu. Saboda dambu yana burge ni sosai. Ina son dambu. Gaskiya abincin gargajiya gaskiya nafi son dambu.

Sau nawa kake goga haƙora? To ina goga haƙora sau biyu, da safe sai kuma da daddare. Gaskiya sau lokacin da nake goga haƙora kenan.

Menene lambar ku mai albarka? To lambar mu mai albarka ita ce lambar wayar mu, saboda ita ce lambar opay ɗina wadda na ke amfani da ita 8162165570.

Wane irin kiɗa kake son ji? To ba wani kiɗan da zan ce ga shi na fi son ji. Asali dai amma kiɗan ne na fi so. Na ga kiɗan kalangu to shi ma kawai wanda nake son ji. Amma gaskiya ni ba ma'abocin son kiɗa bane.

Kana riƙe riga aljihunka? Eh akwai aljihu a riga. Duk wani riga ta gaska akwai aljihu a jikin ta. Saboda nakan yi ajiye kaman kuɗi da wasu yan takardu masu muhimmanci.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, nakan shirye. Nakan sabunta shirye-shirye, saboda idan kana sabuntawa to za ka ji daɗin yin amfani da kwamfutarka. Amma idan ba ka sabuntawa, za ka ta nama, nauyi da kuma wasu sharmaye da za ta rakaima.

Kana mike jiki da safe? Eh, ina mike jiki da safe, musamman ma wajen lallen kusa jiki. Da min mikewa, wani sa'in ma har gudu nake zuwa yi da safe.

Yaya kake ajiye kuɗi? To ta hanyar da nake ajiye kuɗi ita ce ta hanyar banki. To akwai account ɗin da nake samun kuɗi, wanda zan ajiye kuma wanda zan ajiye shi saboda kashewa. To ta hanyar da nake ajiye kuɗi ke nan.

Me kake yi lokacin daruwa yake zuwa? To lokacin daruwa yake zuwa, nakan yi ƙoƙari na ga, na fake ko kuma na yi ƙoƙari na ƙarasa inda ya kamata na je. Ni abin da nake yi kenan. Ko na samu waje na fake ko kuma idan wajen ba nisa inda zan ƙarasa, sannan yi ƙoƙari na ga na ƙarasa.

Rubutunka yana da kyau? Eh, rubutuna yana da kyau. Dan har kirana ake ma na zo na yi rubutu, musamman in za a rubuta wani estimate ko kuma in za a rubuta wani saƙo. To, akan yi kokari a ga ambani na rubuta saboda rubutuna yana da kyau sosai.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa a waya saboda na gane lokacin da ya kamata na yi abu. Ko in zan kwanta bacci, to nakan sanya tunatarwa saboda tashe ni na yi abin da ya kamata.

Na bokiti muke da su a gida. Bokitin da muke da su a gida sun haura guda biyar saboda akwai biyu a bayi, akwai wanda kuma ake wanke, akwai kuma wanda ake girki da su. Duk da gaske sun zartama guda biyar ɗin da nake magana.

Kana musafaha da mutane? Eh, ina yin musafaha da mutane. Saboda idan kana gaisawa da mutane za ka riƙa samun albarka. Za ka riƙa samun albarka sosai a wajen mutane saboda wani ba ka san hannun shi ba. Gaskiya musafaha yana da kyau sosai. Ana samun lada sosai.

Kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da dare. Saboda idan ina kallon tauraro da dare, gaskiya suna sa ni nishaɗi sosai. Suna sa ni farin ciki, musamman ma lokacin da za a ga san futo birjig ɗin nan. To gaskiya idan ina kallonsu ina jin daɗi sosai.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To gaskiya ko wanne akwai lokacin shi. Akwai yanayin da nake yin aiki wanda bazan shiga damuwa ba. Akwai kuma lokacin da wannan in naga zan yi dan na shiga damuwa to na kan bar aiki, shi yasa na ke daidaita rayuwa ta yanda ya kamata.

Kana son kallon wata da daddare? Kana son kallon wata da dare? Eh, ina son kallon wata da daddare musamman ma idan ya kai rabi. Wata idan ya kai daren sha uku, sha huɗu, sha biyar, din nan to za ka gan shi ya fito yayi tar. To lokacin gaskiya nakan so na ga wata musamman ma idan na je ƙauye.

Kana kunna tsaron batiri? A'a, ba na kunna tsaron batiri saboda idan na kunna wa, in ka kunna tsaron batiri ma wani sa'in ba yi ya keyi ba, shi ya sa ba ma na kunna wa.

Wane launi tawada kake amfani da shi? To launin tawada da nake amfani da shi guda biyu ne. Akwai blue akwai baƙi. To gaskiya baƙi shi ba kasafema nake amfani da shi ba yanzu. Nafi amfani da blue shine nake rubuce rubuce idan naje wajen aiki ko kuma na shiga banki da ƙari.

Sau nawa kake duba saƙonni aiki? To nakan duba sakonni aiki wani sa'in sau biyu, sau uku a yayin kan kai sau biyar. Saboda idan an turo saƙo ba ko da yaushe zaka bar aiki ka tafi duba saƙo ba. Amma idan kana tunanin akwai sako mai muhimmanci ne da zai shigo, shine za ka ragadi dubawa aka yi aka yi.

Kana sanya hula? Eh, nakan sanya hula a kai na musamman lokacin sha'ani, amma gaskiya in ba lokacin sha'ani ba, ba na sanya hula. Sai kuma idan zan yi aiki, nakan sa hula hana sallah.

Yaya kake kiyaye kalman sirri? Duk kalman sirri akwai wajen da nake samu na ajiye ta, ko kuma na kan bar ta a cikin zuciya ta. Saboda duk kalmar ta zama ta sirri ce, to ba ma'anar ma karika fito da ita har wani ma ya samu ya ji. Kaga ka bar ta a cikin zuciyar ka da ka yi iya kan sirrin ka kawai.

Wane gidan abinci kaka fi so? To gidan abincin da na fi so shine gidan abincin Deluna. Saboda nan kana samun abinci mai sauƙi, ga araha ga kuma daɗi. Shiyasa nake son gidan abincin Deluna.

Menene kayan ci ci da kake so? To kayan ci ci dana fi so shine kamar irin su Irish, dankalin turawa kenan, sai kuma kifi, sai kuma irin wasu ƙananan kifi, sai kuma hanta. Gaskiya sune irin kayayyakin da na fi so na ci ci kaci.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, na kan yi karatu kafin kwanciya. Saboda idan ka yi karatu, mahankalin ka sai ya fi kwanciya, sai kafin jin daɗin yin bacci.